Ina kwana a gado ne. Ko yanzu ma haka ina a makaranta ne. To duk da haka ina kwana a gado ne. Ba a daɗin kwana, kwana a ƙasa. So kwanciyana a gado nake yi. Farka da safe duk a gado ne. Ni ranar da na kwanta ƙasa bana, ba, ba, bana jin daɗin jikina. Na kan ji ga, gaɓaɓuwa da kuma ƙasusuwana suna mun zafi. Amma yanzu haka na ƙudarta da kyau wa duk a kulla yaumin a gado zan dunga kwanta. Bana son kwanta ƙasa.

Ranakun da in kan, in kan je kasuwa suna nan daban daban. Wani rana in kan je kasuwa ran Litinin ran Juma'a amma bisa ga ranan da na samu lokaci, da kuma bisa ga ranan da ina bukata. Ni kan shiga kasuwa duk ranan da na samu lokaci ko kuma ranan da ina da bukata. Kamar ranan da na samu lokaci daga wurin aiki, in kan fita wurin aiki in shiga kasuwa domin babu nisa wurin aikina da kuma kasuwa. To ni kan shiga kasuwa, bayan aiki in siya abin da nake son siya ko kuma in da ina da bukata ko kayakin dafe-dafe wato kayakin aiki kenan ko kayakin girki. Ni kan shiga kasuwa in ji nime so in siya. Amma ranan da ina zaba zabbabin ranana da nake shiga kasuwa su ne ranan Litinin da kuma ranan Juma'a. Sune zabbabun ranana da nake shiga kasuwa in siya kayaki.

Launin idanunmu baki ne. Da zalla ba ka ma'amara da shaye-shaye, shan taba, kushin giya amma launin idanunmu baki ne sai da fari. Eh, man kana shan, kana shaye-shaye, inda ke ninkaka mo da kuma jajayen idanu. Amma launin idanunmu fari yake. Shi ne mafi kyau. Launin bakinmu mutum ke nan fari.

To, a-a-a fannin aikin, a fannin tambayan nan, a kuma wurin aiki, abubuwan da sukan ba ma mutum ƙwaringwiwa a wurin aiki suna nan biyu-biyu. Kaman wanda mutum da baya shaye-shaye kuma mutum da baya yin kwaya. Abubuwan da sukan ƙara mai ƙwaringwiwa a wurin aiki sune kuzari. Idan kana da kuzari ka yi aiki kuma ka so aikinka adaukyau, wannan abubuwan nan sukan ƙara ma kuzari ka yi aiki. Kuma mutanen kuma da suna s-shina suna shaye-shaye sukan sha waye-waye-waye kayayyayaki kuma sukan ƙara masu ƙwaringwiwa a yin aiki. So wannan kowa da abubuwan da suna ƙara mai ƙwaringwiwa. Amma gareni kuzari da kuma son aikina da kuma son in gani aikin na ci gaba yana yin da kyau, suɗɗin ne sukan ƙara mun ƙwaringwiwa sangan na yi aikin da kyau kuma na yi aikin da zuciya ɗaya.

A'a, batun son kofi ko shayi, na buƙaci in sha shayi. Dalili suna nan daban-daban kuma yanayin, eh, ƙarfin jiki da kuma yanayin son jiki. Na buƙaci in sha shayi. In gaskiya, shan shayi in kan ji daɗin jikina ba, za-zallan da na ƙara shan shayi. Amma duk ranan da na sha kofi bana iya in samu isasshen barci jikina kawai lubis yake. In kan ji kaman aiki, kawai in tayi aiki ne, in ta yi aiki barci baya kusa da idanuwa na. Zalla ya fara fita a jikina, sun fara nema barci kaman wanda ya yi shaye-shaye. Amma idan na sha shayi, na hahaɗa madarana da kyau, na ha-na hahaɗa ruwan zafi na da kyau. In ji daɗin shayi, na in sha shi da safe, ko in sha da, da daddare idan ina so in kwanta. Gaskiya ina jin da na, ina matuƙar son shan shayi. Shayi abu, abu, abun sona ne da gaba gare ni. Nagode.

A'a, bana iya dinka tufafi. Wannan aiki ina da masu yin aikin nan hare ni. Dinkan tufafi ba aikina ba ne. Amma don na san wani ya dinka mun tufafi, in kan siya kayayyaki, in kai ma masu dinkan tufafi su dinka mun, su auna ni da kyau ni kuma inji da dare aikin. Amma yankan riguna don in dinka, in dinka tufafi bana iya yi domin wannan ba aikina ba ne. Bana son yin aikin da kuma zan dinga in kuma na jin haushin aiki kuma ina da na sani. To nakan bukata in siya kayayyaki abin da nake so, in kai ma masu yin aikin da mai aikinsu ne sun fi so, sun fi son aikinsu sun gane wa aikin fiye da ni. So sun fi sanin aikin fiye da ni. Ni kan siya kayayyaki in kai masu, su yanka su auna ni da kyau sai su dinka mun tufafina. Kaga wannan shinen tafiyan kai ma wani, wani ya yi maka sai kuji da ɗin tafiya. Na gode.

Eh, wannan kwarai da gaske. A kula yaumi wato kowane wata, in kan so in sabonta shire-shiren kwamfuta na domin in ji dadin aikinta shiɗin kuma ya ji dadin aikinshe. Domin idan ban sabanta shi ba akwai kayakin da zan so in nema ko aikin da zan so in yi da shi ba zai iya yi ba domin ban iya na sabonta shi ba. Amma da zalla na iya na sabonta shi, aikin zai zama da kuma da sauri da kuma a kwancen hakali- hankali. Tsonikan sabonta kwamfuta na, na wurin kwamfuta na domin mu ji daddin aikin ni kuma in ji daren aikina shi kuma ya ji daddin aikinshe, aikin kuma ya yi tafiya lubis. Amma duk ranan da ya aiko mun da, eh, sakon sabuntawa shirye-shiryen ban iya na sabonta shi a lokacin ba, in kan dawo da sauri-sauri in gan na sabonta shi. Shi ne tafiyan mutum da kuma kwamfuta na shi. Ka iya ka sabonta kwamfuta naka, na wurin kwamfutana ka domin ka ji daddin aikin da kwamfuta naka.

To, a rayuwar ɗan adam lokacin jin damuwa ba lokaci ɗaya ba ne kuma ba lokaci biyu ba ne ba lokaci na uku ba ne. Wannan zalla kana da rai dole damuwoyi da yawa sukan taso. Amma wannan ya rage maka yaya kake yi in kana damuwa. Wannan tambayan nan ya jawo ni in kula game da wani abun da ya taɓa ya faru haka. Idan ina cikin damuwa, abu na ɗaya shine bana cika so in fita in shiga kaya in shiga wuraren da bai kamata in shiga ba. Domin tunanin abun ba zai sa ni in yi tunani yanda ya kamata in yi tunani ba. To nakan zo na ne in yi tunanin zurfi yaya zan iya in gan na wanye damuwan nan. Me ya kawo damuwan, yaya aka yi damuwan nan ta taso. Ko nakan tsaya in yi tunani mai zurfi in gan yaya zan iya in wanye damuwan nan. So bai wuce in tsaya a ɗaki ba in yi tunani mai kyau da kuma addu'a. Allah ne mai taimako.

Eh to tufafin da nafi so, ah bai wuce in ce, ka gan kampala, ni kan so in sa irin tufafi da ya rufe jikina da kyau kuma ya kama ni dai dai inda nake so. Amma son tufafi wanda bai rufe ni da kyau ba, kama ni da kyau ba, yankan kuma bai yi kyau ba, a'a wannan yakan tayar min da hankali. Amma idan an ɗinka mun tufafina sun yi kyau, rigunan ya kama ni da kyau, ah wandon kuma ya kama ni da kyau, ka gan wannan ni kan ji daɗi. Amma ina jin daɗin kampala, kuma babban riga, babban riga ni kan ji daɗin shi da kuma samu hula in saka a kai, da ka gan fitawan ya yi kyau. Ni kan ji daɗin sa kampala, ni kan ji daɗin babban riga a haka din. Na gode.

Eh, kagan wannan in kan ƙetare kafafuwa na lokacin zama ko kuma inda wurin zaman yake. Akan, ikan zama wurin babu isheshin wurin da zan iya ƙetare kafafuwa na, nagan zaman ba zai yi min dadi ba. Son kan so inzauna inda wurin yake. Idan akwai isheshin wurin da zan iya ƙetare kafafuwa na, har zan iya ƙetare. Idan wurin babu isheshin loka wurin, babu wurin budiden wurin da zan iya ƙetare kafafuwa na, kagan zama na a inda nike ba zai yi da kyau ba. Son nakan saya inda zan iya sayane. Na gode.

I, ice cream wanda nake fi so, kagan ice cream vanilla. Nakan fi son ice cream vanilla. Dalilin shi ne duk lokacin da na sha ice cream vanilla, in kan ji kamar wallahi dukkan duniya ta zauna min ne. Kamar dukkan duniya a tashe yake gare ni. In kan ji dadin jikina, in kan ji dadin harshe na, in kan ji dadin ƙwaƙwalwa na, dukkan komai na in kan ji dadin shi. Domin na kauna vanilla. Gaskiya abin ta hadu. Oh ice cream vanilla shi nake na fi so. Ban ƙi a ce na sha ice cream vanilla a mako sau uku ba, ban ƙi ba. Domin gaskiya na so shi, na so shi ba kadan ba. In kan siya idan ina dawo wa aiki, in kan siya ma kaina. Wani zubi kuma in kan siya ma, abokanaina wani zubi kuma in kan siya ma wato buddurwa ta nawa, in kan siya mata ice cream ta sha. Kuma ita ɗin ma vanilla da ta fi so.

A, a in-- a inda nakan ajiye takardun aikina a wurare, zan ce wurare uku. Akwai waƴanda nakan kawo su gida, akwai waƴanda nakan ajiye a ofis, inv kulle su a cikin wurin, ah, wurin da nakan ajiye su domin kada su bacce. Amma inda na fi ajiye takardun aikina a na'uran kwamfutana ne. Na'uran kwamfutana shine wajen mafi, mafi kyau. Nakan ajiye, kan, aikin takardu na, takardun aikina nakan ajiye su a na'uran kwamfutana. Na kulle su a wurin ko kuma yanan gizo-gizo. To zalla kawai iya, na iya na ajiye su a wurin to dugga takardu nan ba su bacce. Kuma idan na ijiye su a cikin wani karamin na'ura ne akan kira flash. Nakan, nakan haɗe, ijiye su a wurin, hahhaɗa su a wurin da kyau to ba sa bacce. Amma wanda na riga na cire su daga na'uran kwamfuta to nakan ijiye su wurin aiki wato ofishi nake nan. Kuma idan suna da yawa nakan kawo wayensu kuma gida, ci gaba aiki ko kuma da su idan ranan na nason koma.

Wato gidan abinci da ni ka fi so kagan Domino's Pizza da kuma Chicken Republic, da kuma Foodies. Kaga wuraren uku nan, ko kuma Eatries, Ritzy Eatries suna yanar da na kira wurare kenan da in ka fi so, inje in siya abinci inci. Dammi abu daya shine, ina so idan naci abinci in san da cewa eh naci abinci mai kyau. Ka gantsabta, ka gan n kayayyakin haɗe-haɗe lokacin girki, da mai karas juya man ciki. Duka wanda kuma na gan yayi aikin nan yayi girki da kyau. Su dinnan ne nakan so in yi mamala da su, inci abincin su. Kagan Domino's Pizza, kagan Food Republic, Chicken Republic, ka gaRitzy da kuma Foodie. Ni nakan so in je wuraren nan in samu abinci inci domn iabincin su, da daɗi kuma akwai yawa.

A'a, a inda mukan kare kanmu a sauro. Kagan, akan ce wanda ya kiyaye ma kan shi, Allah ma yakan kiyaye mai. Na ɗaya, ba a tafiya da dare. Ka kare kanka, ka shiga gida da sauri, ka kwanta, ka yi bacci. Ba a tafiya da dare. Na biyu, ka zama wanda mutum da yakan kula ɗakin shi a kulla yaumi. Na uku, ka kiyaye yin fada. Domin ba ka san wa da wa kana magana da shi a waje ba. Suka iya biyo ka gidan ka don ka taune su rigima. Na hudu, ka zama mutum da yakan kasa kunne zuwa labarai. Ka san inda za ka shiga, ka san inda za ka je, ka san mutanen da kana magana da su, ka san maganan da kana yi, ka san irin taro da ka iya ka kasance, ka san inda ba ka mata ka kasance ba, ka san motan da zaka shiga zuwa wurin aiki, ka san irin motar da ka kiyaye, ka san mutanen da za ka iya kana magana da su. Iraren aikin su ne ka iya ka saura, ka zama da sauro, ka zama da sauro ga kanka.

A'a, abin da nake yi idan ruwa na zuwa suna nan dai bi da bi. Amma da farko nakan so in san cewa zan iya in kai gida ruwan nan bai taɓa ni ba? Ko in nima wurinan ɓoya, mara ruwan kar ya buge ni ko in nima wato, ah, mota da zan iya shiga ya kai ni gida da sauri. Kaga wannan, wannan abubuwan nan da na l-l-liffasa su ɗinnan nake yi. Da farko domin bana son ruwan ya buge ni. Bana son zazzaɓi ya kama ni. Bana son sanyi ta kama ni. So ya kamata in ɓoye ma ruwan. Kuma idan na rike na'urar kwamfutana, in kan so in boye kada ruwan ya buge ni ya shiga kwamfutana, ya lalace mun kayayyakin aikina da takardun aikina da kuma na'urar kwamfutana. To nakan boye ma ruwan ko in yi sauri idan na kai gida da sauri kafin ruwan ya zo.

A inda nake yi inga na kammala aiki a lokaci shine na farko, nakan shiga, nakan koma ofishi da sassafe. Gani da cewa na fara aikin da sauri, na fara aikin a lokaci, na gane ma aikin da kyau, na hahaɗa abubuwan da nake so gan hahaɗa. Bana son wani abu ya ɗauke mun lokaci wani kuma abu ya cire rai na ko kuma tunani na a wurin aikin. Da zaran na zauna a wurin kwamfuta na nakan yi aiki, jirum ne. Nakan zauna wurin a'a wai na aiki. Tunani na a wurin. Ko yawan yin waya, ko kuma yin kira a waya bana so. Bana so abun da zai ɗauka rai na a wurin aikin. Zan gan na kammala aikin da sauri da wuri, gan na koma gida. Yin haka ɗin shine yakan tamakeni in ga na kammala aiki a lokaci.

A gaskiya, gaskiya a gaskiya. Ina son ƙwai ba kaɗan ba, ko ita budurwa na ma ta san da cewa a duk rana da ban iya na ci ƙwai ba, yana nan kamar abinci bane. Ina ƙaunar na dafa ƙwai. Ina son ƙwai. Ƙwai yana nan kamar abinci mafi so na ne a wurina. So nakan dafa shi ko kuma nakan sauya. Amma dafaffen na shiɗin nafi so. Idan na nema abinci na ci, in kan so in siya ƙwai ko kuma in dafa ƙwai kamar guda uku, guda biyu, guda uku, in dafa in ci a kowanne rana. Wato a kowanne rana. Ko ƙwai abubuwan aikin da ƙwai yana yi a jikin mutum yana da yawa. So nakan ci ƙwai, don ganin zauna da lafiya. Ai wannan shi ne mai kyau. Na gode.

Eh ƙwarai, nakan yi kiran bidiyo, ko a wurin aikina ma nakan kiran bidiyo, ko, da kuma amin-aminina nakan kiran bidiyo, da zalla dai na hwara aiki, wani lokaci kiran bidiyo na yakan kai, awoyi ina kan bidiyo. Dan ina nan kuma da aminina ne nakan kiran bidiyo kamar awayi kuma. So ina kiran bidiyo, ka gan wannan kakan samu zarrafin ku gan juna ido da ido fuska da fuska. Ka gan daɗin na'uran ke nan. Muguduwa na'uran kwamfuta wanda su kan iya sun ha-haɗa mana wurin wannan zarrafi sun bamu zarrafin nan da mu iya mu gan, ah, mutanen da muke so mu gansu a kiran bidiyo, mu yi magana da su a kiran bidiyo. Ka gan wannan kyawun yakan rage. Muguduwa masu na'uran kwamfuta yanda sun iya sun ƙera wannan abun. Godiyanmu ga masu ƙera wannan shiraren nan da kuma masu ƙera wannan yanar gizo. Ka gan wannan shine cin gaba. Muna so kiran bidiyo ba kaɗan ba na gode.

Eh kwarai, da zallah kana so kayi aiki da wani ko kuma da organization wato, wato kyrawan aikin masu kyara ko kuma masu bi da aikin. Da zallah kana saka yi aiki da su ka ji daɗin aikin ya kamata ka bi daukoki. Kaidojin aikin sune daukokin aikin. Da zallah ka ƙetare dau, kaidojin aikin ka gan wannan ba ka ji daɗin aikin da masu gaba da kai ba. Kai kuma ɗin ba ka ji daɗin aikin da, da me da, damin ba ka nan ba ka yin shiri da masu gaba da kai. Na gaba da kai ya kamata ya ji daɗin aikinka, ya yi ma albarka. Amma idan na gaba da kai yana, yana haushi da kai, zaman ka wurin aikin ba ka ji daɗi ba. Wannan ɗin kuma yakan sa ni ba na son in ƙetare kaidojin aikin. Idan lokacin aikina ya kai, in shiga aiki karfe takwas da rabi. Lokacin cinabincina ya kai, in nemo abincin ci. Da zallah lokacin komawa aikin ya kai, in koma aiki, in yi aikin. Da me daga wurin aikin nan nakan samu biyawa. Daga wurin aikin ne kan samu, akan samu sani da sani na. Ko kuma aikin da nake yi yana farin ta mun rai yakan so, yakan sa ni jita cewa eh ina nan da muhimmin ci wa na Najeriya duka.

A inda nakan shaƙata lokacin hutu, aka wani zubi da cewa lokacin hutuna nakan nema abinci mai kyau in siya pizza ko shawarma, nema vanilla ice cream ko wani zube. Nakan ci abincin Najeriya wato abincin Hausawa wato ƙosai kenan. Da me yin ƙosai gaskiya ƙosai ya gwada ni. Kuma in kira amanaina muyi magana a nauran kwamfuta wato WhatsApp kenan muyi hiran bidiyo, kiran bidiyo kagan in shaƙata kafin koma aiki. Da zaran lokacin komawa aiki na ya kai, domin bana son ƙetara ko kuma bijire, ƙun ƙetara dakokin ko kawada din son koma aiki in yi aiki. Da me mutum mai imani ya san abin da ya kamata ya yi. Mutum da ba yi bai san ya kamata ba wannan ba mutum mai imani ba. So ya kamata ka san ya kamata ka koma aiki ka yi aiki. Lokacin hutuna nakan so ci abinci, abincin da na fi so, abincin da na so. Zaman hutuna in yi aikin, in yi shagali da masu aikina ko kuma in kira masu gidana can gidana muyi magana, muyi dariya.

Kagan ma-makon nan, ƙarshen makon nan shine ranar da ina shirya in fita je yawo, in je shagali, in je hutu. Ni da budurwa na da budurwa na, tana ita ne maikulla da gida na. Wa to cikin kan-kantaten lokacin nan ban iya na samu isheshen lokaci mu zauna da juna mu tautauna ba. Ba mu iya mun samu lokaci, isheshen lokaci muyi fa-muyi dariya da juna, muyi shagali ba to mu ci abinci mai kyau ko kuma muyi kallon bidiyo ko kuma fim. To in ina bukata da cewa ƙarshen makon nan ganna mun fita, mun je muyi shagali, muyi wasa, mun-mun je wurare, wuraren da ya kamata mu je, mu je mun samu walawa. Kagan jiki yakan so walawa, kwakwalwan mutum ma yakan so walawa. Da zalla baka iya bama kanka hutu kagan da cewa jikinka baya samun mulmulluwa. Ya kamata ka samu kwancin zuciya da mai ka iya ka yi aikin ka da kyau. Kudi.

Eh, ikan shuka tsire-tsire a gida. Kayan kayan tsire-tsire a gida suna da kyau. Idan ka samu abubuwa mai kyau wato kayakin tsire-tsire a gida ka shuka, ka gan wannan ko karen kanshi yakan, yakan sa, yakan sabonta iskan da kana shaka. Wannan kayakin tsire-tsire a gida yakan sa gidan yayi sanyi idan a kwai zafi wato idan a kwai zufa. Kayakin tsire-tsire a gida yakan sa gida yayi kyau. Akwai abin da kayakin tsire-tsire a gida yakan yi ma mutum a ƙwaƙwalwarsa, yakan sa ƙwaƙwalwarka ya zama a kwanciye, yakan sa zuciyarka ta zama a kwanciye, yakan sa karen kanka ka san da cewa eh, ina tare da kayaki da suna farin taman rai. So, ikan so in shuka kayakin tsire-tsire a gida domin samin ganinsu kuma wayanda kuma suna aik fadaya. In samu in sha, jidadin rayuwana shikenan.

A, a watan, watan da aka haife mu ni da budurwa na barin fara da nawa. Ni ranar goma sha biyu a watan daya wato watan Janairu, eh, dubu daya da casa'in da, ya da casa'in da bakwai, casa'in da takwai, takwas. Shine ra-- lokacin kenan da aka haife ni. Sai ita budurwa na kuma a watan daya wato watan Janairu shine akan haife ta ma. Toh, shine rana, rana kunkeme wato watan haifan wanke muke nan. Hmm.

Eh wuraren da nake son ciyar da hutu ba su nan da yawa domin ba na iya samun lokacin ciyar-- ba na iya samun lokacin hutu kamar nake so ba. Amma ɗan kan-kan-kantan lokacin da na iya na samu, nakan so mu je wato, ah, wurin kallon bidiyo wato fim kenan. Nakan so mu je wurin kallon bidiyo, ni da budurwa na, muje mu ɗan samun wuraren mu wala. Kagan inda kenan nakan so in je, saboda samun walawa wurin kallon bidiyo. Ah, da kuma, don wurin ba damuwa ba yi haka ba haka ba haka. Wurin kawai wurin walawa ne wurin kallon bidiyo. Ba na son in je wurin shaye-shaye domin ba ma shaye-shaye. Mhm.

A inda nake yi inganni na kiyaye kalman siri, an ce siri, siri abu ne wanda ya kam be kamata ka gaya ma wani ba. A kowane wurin aiki akwai siri, ko a wurin dafuwa akwai siri, a wurin ko makaranta akwai siri. Akwai iya yin siri da masu gaba, masu gaba ba to mutanen da suna gaba da kai. Ba su, ba su so ka gaya ma kowa tsirin nan ba. Amma sukan gaya mana tsirin da mai kana aiki da su ne. So tsirin nan inda nake yi inganni na kiyaye ko na, na kiyaye da tsirin nan ban iya na gaya ma kowa ba shine, ko ka tambaye ni siri zan, zan gaya ma da cewa akwai siri ba, zan ma gaya ma da cewa ban san wani abu ba. Domin siri, siri abu ne da ba wanda ya kamata ya san ya daga kai da mai gaya maka. Wannan tsakanin ku biyu ne. Inda yana da zama same ya gaya ma wani ya je ya gaya ma wani. Amma yanda ni nake ba, bana son gaya ma wani siri. Tsirin tsakanin ni da mutum, tsakanin na da mutum ne.

A inda anguwar mu yake, duk abun da dai kake so zaka iya samu a anguwar mu. Akwai wutan lantarki, akwai network na yanar gizo gizo, akwai ruwa, akwai hanyoyi masu kyau a anguwar mu. Ka gan anguwa ne da zama babu wahala. Akwai zaman lafiya, akwai cin gaba, akwai aiki, aiki na tafiya, dami akwai kwancin rai da kuma kwancin zuciya. Unguwar mu, wuri ne mai kyau, mai wuri ne a zo a gani, wuri ne idan kana so ka wahala, idan kana so ka samu hutu, duk wuraren a unguwana akwai wurare daban daban. Wurin abinci ne, wurin shaye shaye ne duk wuraren nan unguwana.

A'a, ba na zama kan giwa. Kan giwa kuma? Ina, ba na zama kan giwa. Ina kuma na gan giwa na zama a kai. Ba na zama kan giwa. Amma ina bukata in ga na gan giwa da idanuna. Domin giwa, dabba ne mai girma sosai. Ina bukata in ga na gan giwa amma zona wa zaman giwa, a'a, bai zama a kan giwa ba. Ban ma san yanda giwan yake ba. Ba ma san sauninsa ba. Ba ma san launin fatansa ba amma na san da cewa eh, baba da shi katon da shi yake. Kuma launin fatansa yana nan kaman biki zance ko yabi banma sani ba. Amma zamana kuma akan giwa, a'a, ba amince ba.

Eh, wannan tabbas ina kwana aciki. Ai dan sauro, yakamata in sai inda zan kwana. Da na kwana a waje, kasan bazan iya na kiyaye ma kai na ba. Duk abinda da ya faru ba zan iya ince an yi mun ba amma na yi ma kai na. So ni ke in kwana a ciki, dan ina waje da zalla na ga dare ya fara iso wa. Nakan ni ma wurin inna shiga ciki, samun wurin kwanciya na, in kwanta. Amma kwantawa a waje, a'a ban tsare kai na, kai na kinan ba. Ka gan? Allah ya ce in ka sa, in ka tsare ma kai ka, shi ma zai tsare ma. Kwantawa na a cikin gida na nake yi, cikin daki na, kan gadona.

Eh mana, nakan raba abinci na da mutane. Idan na yi dafuwa a gida na, da kuma, ah, maƙwabci na da bai iya yayi abinci ba, da yana buƙatan abinci, nakan raba abinci na da kuma maƙwabci na mu ci. Ka ga wannan shine ƙauna. Ƙauna an ce yakan fara wa daga, daga zuciya ne. Yakan fara daga zuciyan mu. Mu ƙaunace kan mu, mu ƙaunace aminin mu, mu ƙaunace masu kusa da mu, da zalla ka iya ka ƙaunace wani kusa da kai, kana da albarka. Kaman yanda yanzu muna cikin watan Ramadan, abincin da na ke da shi, nakan so kara inci ma kaina ni kaɗai kawai. Nakan so mu ci, mun raba mu ci, mu zauna mu ci, mu, mun, mu wala, ji dadi, muyi gode wa ga Allah. Kaga wanan shine zaman lafiya. Hmm.

A haka yanzun, madubai biyu nuka da shi a gidana. Amma ɗaya ya fashe. So, wance ina da madubi mai kyau wanda bai fashe ba, ɗaya babba da kuma wanda ya fashe shine na biyu. So madubi na guda biyu nake da shi, kuma bana son yin wasa da madubi. Da zaran na ƙare wanka, na ƙare shiri, nayi kwaliyana, da na so na, da na iya na, na zama nayi ko na tsaya tari. A gaban madubi na, na kalla kaina, na kalla yanda nake, na kalla ado na, kagan wannan yakan ƙara mun ƙwarangwiwa na. In san yanda nake, in san yanda fitawa na yake, in san yanda, eh, duk ado na ya fita. Kagan wannan yakan ƙara mun ƙwarangwiwa. So madubi bana son na, ina wasa da madubi. Shi yasa na siya madubai guda biyu, domin in samu idan ina cikin dakin da nake ina ciki, na samu ganin kaina.

Ah kagan a watan daya na shekaran nan dubu biyu da ashirin da shida, mun samu wani babban nasara a wurin aiki game da wani aiki da ya so yi shigo, wani katon aiki ne da ya su yi shigo. To masun ah kukare su gan sun kawu mun aikin, wato gaba masun gaba da mun ko masun so su gan suma suna aikin namun suna da nan da yawa. To kafin mun iya mun ga mun kama aikin nan gaskiya mun yi, mun sa kwazo ne ba kadamba. So ran daya watan daya ga ga wannan shekaran nan mun samu kira ga wannan wurin aikin wurin company nan da ace sun bamu aikan. Mun samu kira daga wurinsu da cewa aikan e mun samu. Kuma aikin nan za ta doki watannai kaman takwas zuwa tara ko zuwa goma munakan aikin. A kulla yaumin akwai wani rana eh kun kulla yaumin kuɗi na shigowa. Haka muka hada mukayi yarjejeniyan kuɗin yana shigawa da zalla lokaci na kirgawa kuɗi na shigowa. To wannan shine babban nasara da mun iya mun yi a wurin aikin mu. Kuma mun godewa Allah.

To, dagantakar mu da abokan aiki, aiki na, yana nan da kyau. Da farko zan ce kagan dankana nan da, dandagantakarka naka kuma yana nan haɗe ko kuma yana nan hanya ɗaya da abokin aikin ka ko abokan aikin ka. Kagan wurin aikin nan ba ka, ba ka so ka ji haushi a wurin ba ko kuma ba ka so ka gan, ka samu tashin hankali a wurin ba. Dami da cewa, dami dalilin shi ne kowa a wurin aikin nan kuna shiri da kuma kuna jin dadin kanku. So dagantaka na da amanai na da abokanai na a wurin aikin na yana nan daren. Shi ya sa nakan ji dadi inga na shiga aiki da na koma aiki ma duk ina son ina ji dadi a duk inda nike. Wurin aiki na wo, gurin gida na wo duk ina jin dadi. Dami duka ina nan, ina nan zagaye da abokanai na ne.

Eh, maganin gaskiya, a faɗi gaskiya. Gaskiya na fi son shinkafa. Shinkafa na fi son shi. Amma dukansu inajin daɗinsu. Amma na son su duka. Amma na fi son shinkafa. Shinkafa, shinkafa duk lokacin da na, ina cin shinkafa. Nakan san da cewa eh, wannan abun, shi ne ina son ci. Kuma shi ɗin ne kuma na, nafi jin daɗi kuma shi ɗin ne abunda nake son ci. Batun gaskiya na fi son shinkafa. Da shinkafa akwai daɗi akan yi shi daban daban kuma inda aka kai suka yi. Saboda shinkafa ya fi daɗi. Dukansu inaso amma na fi son shinkafa.

Ah, bata lokacin da nake fi so ah, shekara shine karshen shekara. Wato ƙarshen shekara shine nkafi so. Wajajen eh, shekaran goma, sha ɗaya da kuma sha biyu. Lokacin kenan da nakefiso ashe kara dalilin shine na ɗaya, a lokacin eh, kayayyakin abinci, kayayyakin gonaki, kayayyakin duka kayakin su kan soka. Fannin kayayyakin abinci yakan soka, kuɗin abinci, eh, kuɗin siye-siye ko da kuma hutu mukan samu hutu. Awuri aiki kuma lokacin ne kuma akan yi godiya ga Allah. Yi yin tunani da kasa ne da cewa Allah ya kawoka daga watan ɗaya zuwa watan sha biyu, watan sha, sha ɗaya. Wannan babba ba ƙaramin tafiya ba ne. So ni na fi so she-- loka-- karshen shekara ni alokacin nakanyi tunani inyi godiya ga Allah muhade muhade a wurin a wurin mu masjida muyiwa Allah sujada mu godewa Allah duk abinda ra muna Kagaan shi ya sa nakan fi so karshen shekara.

Eh to, cajin waya na kaman kwanaki biyu-biyu a wata ɗaya, a mako ɗaya. In kan cajin waya na kaman idan na tashi da safe ko kuma da dare in caji waya na, in je wurin aiki da shi, in yi amfani da shi, inyi abin da zan yi. Idan na dawo, idan da saura, in kan bar shi. Amma kwana biyu, kwana biyu na biyun in kan yi cajin shi. Domin ba na so ina barin shi yana, yana, yana kashe da kan shi. In kam so in cajin na shi domin in sami yin amfani da shi. Domin da waya ɗinne nakan yi aiki da yawa, in kan yi kira da yawa, in kan yi wato kiran bidiyo da shi. Waya na yakan taimake inyi abubuwa da yawa. Kagan cajin waya na ai baya wuce min kwanaki biyu. So hakan na cajin waya na.

Toh, inda nake ajiye hotunan wayana, sunanan dai kasan yanar gizo yana nan a ƙato take. To, nakan ajiye wayana, hotunan wayana a ɗaya a Facebook. Nakan so in ajiye hotunan wayana a Facebook, wasu kuma in kai su TikTok, wasu kuma nakan kai su Instagram. Wasu kuma nakan ci so, nakan so kawai in ajiye su a cikin littafin wayana. So hakazalika haka dan in ƙarasa barci. Ranar da na so su, in san inda zan neme su, in san yanda kuma zan dawo da su, in ganin su, in yi amfani da su, in kuma yi tunanin baya, abubuwan da ya riga ya wace a baya. Abun shi ya sa ba na so in kai, ba na so in kai hotunan wayana nisa da ni. Ta taimakon yanar gizo gizo, na kan kai su wurin, in ajiyesu a wurin, na gode.

Ah, inda nikan gaisa wa mutane. Kagan gaisuwa abu ne mai kyau, abu ne, tarbiyya ne mai kyau, tarbiyya ne wanda mutum mai hankali ya kamata yana yi. Da zalla, kana ta tarbiya. Wannan tarbiyan nan zai koya maka ya nuna ma cewa ya kamata ka gaishe ko ku gaisa ma wannan mutumin da yana gaba da kai. Kasan mutanen da suna gaba da mu sune iyayen mu, ah, yawannan mu wanda an haife su kafin mu, masu aiki, wanda kagan yayen mu kuma. Ko zan ce masu gaba da mu a wurin aiki, ya kamata ace muna nuna masu, muna ba su bangirma. Muna gaishe su, muna gaisa mun, ba gaisan na, na sane ido ba ko gaisan munafunci ba. A'a, amma wannan gaisan da ka, za ka gaishe, ka gaishe na gaba da kai, wannan gaisa ne na, na zuciya. Daga zuciya ko kuma na so, na kauna. Shine da ka gaishe da na gaba da kai. Gaisuwa, gaskiya tarbiyya ne mai kyau. Kuma ya kamata ace kowa ya kasance da wannan tarbiyya. Da me iyayen mu sun yi ƙoƙari su tar da mu, su bamu tarbiyya wanda ya kamata mu yaya muna tafiya da shi. Na gode.

Eee, sosai in kan siya kayayyaki a yanar gizo. Kasan inda duniyar yanzu ta zama shine ba komai bane in kan ɗauko kayana in shiga kasuwa, a to kasuwa na gani ido, eh, inje in siya kayayyaki ba. Akwai kayayyakin da zan so in siya ba sai na shiga kasuwa ba amma zan yi aiko da sako a yanar gizo, su neme ni a inda nake su kawo mun. Kaga wannan ya fi sauki, a yin hakan wannan ya fi sauki. So nakan so in nemi kayakin da zan iya in so in samu a yanar gizo, sannan in sa sako in kai musu sako, zalla sun gan sakona su nuna mun farashin abun, sa kuɗi ko kuma don su kawo mun kaya sim ba su kuɗi. Kaga wannan ya fi sau, ya fi sauki haka. Kuma yanar gizo gaskiya wuri ne, aa, don ce ya kawo mana sauki a yin abubuwa da yawa. Yanar gizo gaskiya in kan siya kayayyaki, da dama a yanar gizo. Ba yau na fara ba kuma ba yau zan bari ba. Mai wurin akwai sauki. Nagode.

I, kwarai da gaske in kan sanya agogo a hanu. Sanyawa agogon a hanu ma wannan ƴa riga ya zama kamar ado ne, ado ne gare ni. Idan na yi ado ban iya, ban sanya agogon hannu ba, yakan zama min kamar ban riga na cika ce, na cika ba. A cikacin adona dole in sa, in sanya agogon hannu da kuma in san da cewa, i, yanzu na cika. Sanyan wa agogon hannu gaskiya shine cikacen adona. In kan je dadin agogo, ni kan yi amfani da shi, in gan lokaci, in san lokaci, in san lokacina na zuwa aiki, in san lokacina na je nima abancin ci, in san lokacin na tashiwa aiki, in san lokacin da ya kamata in shiga gida. Shi ya sa nakan so a kullayo mi in sanya agogo. Agogo gaskiya akwai muhimmanci gare ni ba kadan ba. Nagode.

Eh to ni kuma bana tufa miyo a haka. Tambayan shine me zaima sani in tufa miyo? Ciwon cikine? Ko juyewan idone? Ko juyewan cikine? Ko yaya. Banama tufa ido, miyo. Wani zubimma sef, kafinma tufa miyo, killa idanna ina wanka. Kona shiga wurin bayi ko wurin wanka. Shizai ka sami killa tufa miyo. Ammani bana tufa miyo domi. Wannan tufam miyo kaman danna gan abun kazami ne. Na gan abun kazami ne, da cewa mutum na tufa miyo a haka. Danya zamama abun yin kullun kullun ne, zai zama abun muni gaskiya. So tufam miyo ba abun bane da in so kozan sa, zance mutum ya dinga yanayi ba. Ba na son tufam miyo. Wannan abun kazami ne a wurina. To shiyasa nayi kokari. Na koyama kaina, inda zan iya zama, in tsaya ban tufa miyo ba. Kafin tufa miyo, sai ace danna bayi ko ina wurin wanka. To. Shi ne zai sa tufam miyo.

A'a, i, d gaske, gaskiya kujeru na suna da dadi sosai, daɗin zama, daɗin kwantawa. Wani zubi, idan ya kamata ace na shiga wurin bacci, wurin kwancewa, ba ma nikan so in shiga cikin ɗaki wai in je in kwanta ba. Amma a kujeru na ma safe, in kan samu wuri mai kyau, wurin mai dadi in kwanta a kan kujeruna. Domin a inda yanayin da an yi su, gaskiya an yi man su da kyau. Kujeru ne masu inganci, masu, masu dadi kwantawa. Wato irin kayayakin da an yi su da shi, wannan kayakin ba kayakin da zai sa jikin mutum ya mai zafi ba idan kan kwanta ba. To in kan so in kwanta a saman kujeru na, domin kujeruna akwai dadin zama, akwi dadin zonawa, akwai dadin kwantawa kuma duka haka.

Ah, gaskiya rubutuna akwai kyau. Rubutuna akwai kyau sosai, akwai kyau gani. Indai na yi rubutu yakan, yakan zama kaman, kaman da na'uran kwamputa ne an, an yi amfani da. Dalilin shi ne, ni mazzani ne, mazzani nike. Nakan yi zane zane, zane zanen hotuna. So, wato wannan kuma ya taimake ni idan ina rubutu hannuna yakan tsaya. Ba ya, zan ce ba ya rawa. So lokacin rubutuna gaskiya rubutuna yakan fita da kyau. Rubutuna akwai kyau. Wannan, idan za a ce za au-- za giyere ko za gyara rubutuna kai ban gan wani fani ko wani sashi za a gyara kuma ba. Gaskiya na bada an-- na ba, na mai da ankula na lokacin koyawa na koya da kyau. To rubutuna akwai kyau. E da gaske, kwarai da gaske.

Eh to aikin gida da nake yi kullum, bai wuce in tashi da in farka da bacci daga bacci da sassafe, in yi addu'a, in motsa jiki, in je cikin wato, ah cikin wurin girki, in kwashe kwanunuka da nayi amfani da su wato a jiya da dare kenan na ci abinci da su, in wanke ah na ba da zalla na wanke kwanun kan in kan shiga ah wurin bayi kuma in wanke bayina. Ah in dan yi shara in dan ruwa na bata nan, zan yi shara gidan ɗakin, in gyara gado na, in fita in je aiki. Da zalla na ci abinci zan je aiki. Wannan shine aikin da nake yi. Kuma aikina kuma ah bata ɗauka min lokaci, sabida na ringa na saba da shi. Tashi in farka daga bacci, in motsa jiki, in yi addu'a, in gyara gado, zan wanke wurin bayi ko wurin wanka, inje in shara, eh wurin dafa abinci ah in je kuma in wanke kwanunnukan abin ah wannan na ci abinci da su, kagan aikina kenan.

Abincin da yakan sa ni inji daɗi, kaga shi ne abinci shinkafa da naman kaza, soyayyen naman kaza da kuma kwai. Da na, da na an dafa shinkafa da naman kaza da kwai. Kakan abincin nan kayi, gaskiya yakan sa ni inji, inji daɗi ba kadan ba. Da zalla na samu abincin nan, tawon nan gaskiya hankali na kwance, zuciya na kuma a kwance in ci in koshi. Idan dare ne inkwanta in yi bacci. Gaskiya na kan ji daɗin abincin nan ba kadan ba, ba kadan ba. Kaman shinkafa. Abincin suna ne. Kagan nama ina jin daɗin cin nama ba kadan ba. Kagan kwai inkan ji daɗin kwai ba kadan ba. A rana ɗaya nakan so in ci kwai kaman guda biyu, guda uku a rana ɗaya. Wannan nama kuma nakan so inci nama a ko yaushe. Nakan so na ci nama. Kagan shinkafa kuma, abinci ne da ni na fi so. Toh, shiyasa na ce shinkafa da naman kaza da kuma kwai, soyayyen naman kaza da kuma kwai.

Ah, a inda nike ji ranar biyan albashi shine gaskiya. Ah, ranar biyan albashi shine ran murna, ranan godiya, ranan biyan bukata, ranan, eh, ranan da kowa yakan samu yin shagali, yakan samu biya makansa su bukata, yakan samu yiwa kanshi abun da yake so. Kuma ranar biyan albashi rana ne da cewa, ah, kowa da kowa, ah, yakan so ya je ya cika makan sa buri. Yawa, ya je ya ci kamakan sa buri. Kaman yanda nike ranan, duk ranan da an biya mun albashi, ranan kenan da nakan so abubuwan da na riga na lissafta in samu kudi in siya. To ranan kenan nakan so in je in siye su, in ije sako a yanin gizo, in sa a kawo mun, in biya musu. Ranan kenan nakan so in shiga kasuwa, idan kayakin abinci ne, in je in dauko kayakin abinci in siye su, in haɗa in kai gida. Ranan biyan albashi ranan godiya ne, ranan murna ne, gaskiya da gaskiya rana ne da kowa yakan ji dadi.

Eh to gaskiya bana ba da bakonci, ko zance ina bada amma ba sosai ba. Domin yanayin aikina baya bani ishenshen lokaci in samu yin bakunci ko in samu tafi ziyara wa wa'in su mutane ba. Zalla nakan dawo gaskiya nakan nema wuri ne in samu in ci abanci in huta, in yi ah shirin na gobe kuma. Lokacin bakuncina gaskiya, gaskiya a gaskiya lokacin bakuncina gaskiya bai da yawa. Wato mutanen masu kusa da ni ne kawai suka iya sameni ko kuma in biya musu bakunci. Domin idan zan ce zan bada bakunci yanda ya kammata to gaskiya a wurin aikina bazan yi amanci ba a wurin aikina. To gaskiya wurin aiki ya kammata in yi amince a wurin aiki da me in samun biya. Ban, idan ban samu biya ba, to gaskiya baza, bazan samu biya ma kaina bukata ba.

A'a ni kan so in je aiki ko in je wurare da wuri. Da me ni kaman ma'aikaci irina bai kamata a ce ma'aikaci yakan shiga aiki wurin aiki da latti ba. Bai kamata a ce wurin ma'aikaci yakan shiga aiki daga baya ba. Gaskiya a haka yin bai kamata ba. Ohh sanadiyan haka nakan yi ƙoƙari inga na shiga aiki da wuri, idan na shiga aikina ko na shiga, idan na gqya ma da mutum da cewa to lokaci kaza mu hadu to lokacin nan zan hadu, zan zo. Da me yari gaya, na riga na saba na yari gaya bijikina, yari gaya na riga na ya saba da ni zuwa wurare da wuri da sauri. Ya riga ya saba min.

Eh to yawan dakin mu agida kaga muna da gidaje guda biyu ne wanda ina nan yanzun da zama. Ɗakunan shi, ah guda, oke zan ce ɗakinin kwana guda hudu, sai, wurin, warin bayi guda hudu, wurin dafe-dafe guda biyu, to wurin zama, wato parlour ɗin kenan guda biyu, sai gida na biyun, na biye de shi, wato gida na biye da shi. Shi ɗakunan shi guda uku, ɗakunan kwana guda uku, ɗakunan, dafe-dafe guda ɗaya, wurin bayi guda biyu, guda uku, wurin bayi guda uku. Sai wurin walawa ɗaya. To yanayin gida na kenan. Kuma, eh lissafin dakunan gida na kenan.

Eh, in kan ji kukan zakara da safe. Kasan zakara, kukan zakara da safe shine yakan gaya ma mutane, yawancin mutane da cewa to safiya ya ta iso. To da sasafe in kan ji kukan zakara ko kuma wai wani lokaci ma kafin waya na ma ta fara bugu, ta gaya min da cewa in fara tashin in yi aiƙi zakaran na safe ya riga ya fara kuka. So in kan ji kukan zakara da safe.

A inda nakan bada ra'ayi a wurin aiki, ra'ayi na gaskiya a muhimmanci yake. Akan karɓa ra'ayi na a wurin aiki ba kadan ba domin, an san da cewa duk lokacin da na bada ra'ayi in an bi shi da kyau, in an bincike, ra'ayin yakan haifa abu mai kyau, abu na, abu na a zo a gani. To wannan ya sa dukkan lokacin da na bada ra'ayi a wurin aiki akan so a ji. Kuma akan so in bada ra'ayin, ah ba tare da dagan kai ba. In kan son bada rayayin ɗin ba tare da ya nuna da cewa ni na fi sani ba. Dan ni ina da masu gaba da ni kuma ina da wanda sun, sun sha gaba da ni, wanda sun zo aikin kafin ni, wanda su kuwa sun iya aikin fiye da ni, wanda su, su ɗin ne. Wato shugabanni na kenan su. Dan ina bada ra'ayi, nakan tabbatar da cewa. Ra'ayi na yin ya gamsu da su. Kuma yana da kwazo da kyau.

Eh, ina sanya tabarau. Nakan sa tabarau lokacin da ina aiki ko lokacin da na, wato aiki da na'uran kwamfuta na. Lokacin da na, dinnan dai nai a wayoyi, a wayoyi na. Nakan sanya tabarau amma bani da matsala da idanu na. So wato tabaran sukan taimake ni sukan rage hasken na'uran kwamfuta na. Yanda yakan shiga idanu na yakan rage wato hasken ya shiga idanu na. Da kuma na waya na yakan rage hasken. Domin hasken yakan damun idanun mutum. Tabaran kuma sukan taimake ni sai wato su rage hasken da kuma yadda abun zai dame, kar abun ya dame idanu na. To nakan sa tabarau.

Eh, a kulla yaumin ako yaushe ina son Nyabell. Dalilin shi ne na kan so wato wando na ya kama ni da kyau, kai ya faɗi. Na kan so zanzaro da na yi ya tsaya min da kyau. So in kan sanya bel ya riƙe mun wanduna na domin tufafin da na yafa a jikina su fita da kyau. Wato zamana yayi kyau, fitawa na yayi kyau. Na kan sanya bel ako yaushe, ako yaushe na kan sanya bel.